Eh tabas yana cha ruwan ya'yan itace, kama su lemu a mangoro da wasu flawa aka suna da wato amfani a cikin dan Adam.

Nam, eh tabbas ina amfani da ruwan rijiya. Ina amfani da shi ne ah kaman zan wanke kayana, ko kuwa ah zan wanke kwanoni, ko kuwa zan yi moɓi, duk da sauransu ina amfani da su. Saboda ba akwai rijiya ma a gidanmu. Yin amfani da ruwan rijiya ba wai sai ka sha ruwan rijiya ba, zaka yi amfani da shi da wake-wake da sauransu.

Eh tabbas ina kare wayana daga cuta saboda bana so wani abu ya sami wayana ba. Saboda wayana ita ce komi nawa ina iya kira da shi, ina business da shi, ina harka da, kala kala da shi, ina wato yin magana a da masoyina, da kuma iyayena da sauran su. Saboda haka dole ne in kare wayana daga cuta.

Eh to zan iya daure kuli in za ta kamu kenan. Saboda lokacin da ina so in daure kuli na ga kama ba wani kusa da ni ko in ce ba wani abu na zan iya amfani da shi kusa da ni. Zan iya daure kuli.

To, ni dai ina farka ko wane rana karfe hudu na safe. Dan na farka in yi abun da ya kamata in yi sai in yi shiri in tafi aiki na. Awwa saboda wuri aiki na yana Danisa ya kamata sha sa na farka da wuri.

A'a, bana kunna Bluetooth kullum ba sabo da ba woni rana ina tura abubuwa wayan nan ba. Sai dai rana da idan ina da buƙatan tura woni abu a waya na sai in kunna Bluetooth na sai a tura mun. Ko kuwa in turama woni.

A'a, ba na so ce abinci a titi ba gaskiya. Saboda ace abinci a titi ma wani lokaci za ka ga kamar kowa yana kallon ka. To ko kuwa zan ce, a za ka gani kamar ma ba wani daraja da kima haka. So ba na so.

A kalla ina share gida sau biyu a rana. Share da safe in zan fita kafin inje aiki, sai kuma in share da yamma in na dawo wurin aiki kafin inyi wanka in kwanta.

So ai akina ina yi ma'amala da kostomomi ne. Saboda da haka daga du yanda za yi, na so yanda zai yi magana da kostomomina, in lalashe su domin su anahi wato ta zuwa guri na su saya kaya a hannuna.

Zan zauna a bina a gidana da iyalina, sai in kuna candle na a wato a gidana ni da yarana da kuma matana. Iya abun da na yi kina.

Toh, alhamdulillah, buri na shine ace nayi aiki lafiya kuma in gama lafiya da ƙowa a wuri akina. Kuma babban buri na shine ace eh duk mutum da na amshi aiƙi bana so ya cewa nashi ama nashi ba.

Tabbas ina amfani da lift kuma na fi so lift soboda da ze fi sauri kuma kaga kafafuwa na ba za su yi min ciwo kuma ba saboda haka lift ina amfani da shi sosai. Ina.

Ni na fi so chocolate ice cream saboda yana da daɗi sosai kuma da color nashi da watanni kam shishi yayi mun daɗi sosai shiyasa na so chocolate ice cream.

To ina koyan fasaha sababbi, ina koyan sabobin fasaha daga yin tambayoyi ga wanda na sani cewa shi ya sani fiye dani. Ko kuwa in searching a intanet saboda in samu ainihin abin da nake so ko kuwa abin da nake nema.

Na zuwa kasuwa ne ko wane ranar Juma'a, saboda ita ce ranan na kasuwa namu a garin mu kenan. Wato shine kasuwa mafi kusanci da mu. Shi ya sa na he kasuwa duk ranar Juma'a.

Ina mangana de amboka ne na a cikin nosuwa de amana de kuma geskia. Ina sororesu kuma in doke mataki gamada mo de abinda su gaya mun ni kuma sai in yi adalci.

Eh tabbas ina iya gabatar da rahoto abin da ya faru in zan ina wurin. Kama abu ya faru misali kuma ina gani ina ji tabas zan iya bayar da rahoto abun da ya faru ga abun da a yi, a yi ga abin da a yi ga ma wanda ba su gani ba ba ma su ji ba.

Duk tufafin da na sa ina wanke su kafin in sa kuma. Kuma a kalla a kowane sati ina wanke tufafina, sau uku kan wani sati guda daya. Saboda duk tufafin da na sa ina wanke su kafin in sake saa su kuma.